Eh, a gidanmu mu muna da WiFi. Muna da WiFi a palon mu. Ko wa da yana so ya yi amfani da WiFi zai zo gidanmu ya dinga amfani da WiFi dan mu muna da WiFi a gidanmu. Muna da WiFi a falon mu kuma muna da WiFi. A shagon mu ta gida.

Agaskiya dai ni na fi son bus fiye da taxi. Don bus shine abun da muke da shi a Najeriya. Ba mu da tagzi a Najeriya. Boks kawai muke da shi a Najeriya kuma shine na kesan amfani da shi.

Ehhh ni wasu zakaga zanje waje in dinga kalon inuwa na na iya kallon inuwa na. Ina son kallon inuwa sosai. Ni da ni, ni na iya kallon inuwa. Kullum nake kallon inuwa na sosai. Eh, ina son kallon inuwa na.

Gaskiya zan iya cewa muna taro kamar sau biyar haka a mako. Don muna yi man daga farkon mako zuwa tsakiyan mako zuwa ƙarshen mako muke taro. Sau biyar muke taro a mako.

Yanda teburin mu yake aiki gaskiya teburin mu na aiki babba ne fa. Zaka ga kowa da kujerun shi a kan teburin don teburin ya yi ƙato sosai, ya yi girma fa. Teburin aikin mu babba ne, ya yi girma sosai. Zaka ga kowa da kujerun shi a teburin.

Eh, a kasuwa ina ciniki sosai dan abin da nake sayar da shi, shine abin da mutane suke so, kamar biredi, kayan shayi, minerals, mutane suna son shi sosai.

Lokacin amma gaskiya ne ina rufe bakina sosai. Da idan zan yi hamma zan rufe bakina kar ƙuda ta shiga mun baki. Dan wasu lokuta idan ba ka rufe bakinka ba, zaka ga ƙuda ya shiga ma baki, abin da yasa ina rufe bakina idan zan yi hamma.

Ni ina raba abunci da mutane sosai ma. Lokacin da nake zuwa aiki, sakagan idan na kai abinci na, ina rabawa da dukkan, dukkan mutane da suke gun aikin mu. Ina iya raba abinci da mutane sosai. Ina son raba abinci da mutane.

Gaskiya dai ni ban yi karya ba, ni wasu lokuta ina fakince tufafi amma wasu lokuta bana fakince tufafi. Amma zan ce eh ni ina fakince tufafi sosai ma.

Gaskiya abun da zan ce shine, adadin da nake sauƙaƙe gidanmu shine kaman sau goma. Dan zan yi, da safr nayi da yamma, na yi kafin na ci abinci rana haka, na yi kafin in soyau ma zan yi cewa ys sauƙaƙe gidanmu.

Gaskiya ni ina kiyaye ƙarama sosai. Idan mutum ya kira musulmi, bana sako, je, bana gaya ma kowa, sai dai ni da shine, wanda yagaya mun muka sani kenan.

Gaskiya ni ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai, da mama na tana mun sosai ina sha kuma yana da kyau a jiki, yana da kyau mu dinga sha, yana ƙara mana lafiya.

Gaskiya dai ni ina kunna tsaron batiri. Dan in na kunna tsaron batiri, yana sa batiri na tayi lasting. Ko me da zan yi, ko wane app da zan shiga, ko na kunna data, zaka gan batiri na ba zai yi kasa ba abun da ya sa ina kunna tsaron batiri.

A gaskiya dai kafofin watsa labarai da nake anfani dasu shine BBC Al Jazeera, sai NTA shine kafofin labarai da ne ke amfani da shi.

Gaskiya dai ni yanda na ke tsara ayyukan da suka fi mahimmanci shine. Zan duba wanda zan iya para yi sosai, kuma wanda shi yana da nauyi wanda kuɗin shi kafun yayi zai bani wahala shine zan para yi kafun na para ko wani aiki.

Gaskiya, yadda zan ce shine, eh, dan ni, ni ne ke sa, ni ne ke sa hannu a duk saƙonni da ke shigo gurinmu. Don a gurin aiki ni supervisor ne, dole kowane saƙo zai shigo nine zan sa hannu.

Gaskiya dai irin ƙasan da ɗakinmu yake dashi shine jan ƙasa dan lokacin da muke yin aikin ƙasan ɗakinmu, da jan ƙasa ne muka, muka yi da shi kafin muka sa siminti. Da jan ƙasa muka, muke, eh muka yi ɗaki, ƙasan ɗakinmu da shi.

Gaskiya dai ni ban san so nawa da nake kallon wayana don ina kallo wayana sosai. Kasan mu don kasuwa, dole mu dinga kallon wayan mu, ƙila wani, wani, wani da muke cinikayya da shi ya tura mana kuɗi ko, ko ya tura mana saƙo.

Gaskiya irin jaka da nake kiwo shine bakin jaka, dan ni ina son baƙi. Abunda yasa ina kaiwa, ina kai bakin jaka zuwa wurin da zanje kuma baƙi kala mai kyau ne.

Gaskiya ni ina son tufafina a selinki, dan bana son tufafina yayi ado ko ina son tufafina yayi selinki, dan ni bana da ci jiki sosai abin da yasa ina son ka en tufafina selinki.